To, gaskiya daga ƙofar gidanmu zuwa titi hanya ce mai tsayi sosai. Za a ɗauki time kafin a je in titi. Amma ni yanzu daga gidanmu idan na tashi zan tafi kan titi. Idan na fito daga gida akwai lungu guda uku. Ina bin lungunan nan guda uku. In na bi na farko lungu na fita zan ƙara bi na biyu shima in fita. In bi na uku in fita, in na fita na uku sai akwai wani hanya wani layi zan bi layin in miƙe in yi ta tafiya, in yi ta tafiya. To in na yi ta tafiya wani gun nakan hau abin hawa ma in, in an rage mun hanya a kai bakin junction. To idan na je daidai junction kuma sai in haɗu da wato titin yana nan bakin titi sai shima in zo kai na.

Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai wannan tambaya ce da dole zan amsa ta. Ai idan aka yi bacci a lokacin zafi ana shan wahala. Bacci ma baya zuwa saboda za a ɗauki time, a ɗauki lokaci. A ɗau lokaci ana ta jin zafi ka cire riga abin yaƙi. Bayan ka cire riga ka kwanta kaji zafi ya dame ka ka zo ka cire kaɗan shiga wanka. In ka shiga wanka ka yi wanka ka fito, kana fitowa ma zafin zai ci gaba da damun ka. Ka zo, ka zo ka kwanta zafi ta ko ina ka yi ta soshe soshe. Ga kai gaskiya lokacin zafi fa babu daɗi gaskiya. Kuma muna kwana a waje in dai ana zafi gaskiya akan kwanta a waje saboda in mutum ya ce zai shiga ɗaki akwai wata cuta sanƙarau tana iya kama shi. Ah in ka kwanta a waje za ka ga abin ka taimaki kanka kuma zafin bai cika wani damun ka ba sosai. Sannan gaskiya in har kaga cewa lokacin zafi har kayi bacci lafiya lau to gaskiya baccin ne ya ɗauke ka Allah yasa bacci ya ɗauke ka. Bayan bacci ya ɗauke ka kuma sai ka zo kawai ka kwanta ka yi ta baccin. In ya ɗauke ka gaskiya za ka ji daɗi sosai. Amma dai indai bai ɗauke kaba to gaskiya baya wani wannan ɗin ka sosai.

Ya nakan je kasuwa da safe amma lokutan zuwa kasuwa na suna dayawa. Amma dai da farko dai gaskiya idan na tashi da safe, nakan shirya, in ɗauki abubuwan da zan tafi kasuwa. In ɗauki kayayyakin da nake so in je in sayar a kasuwa. In tafi kasuwa, nakan je da safe. Tunda kasuwar tana ci ne a ɓangare daban daban. Tana ci da safe, tana ci da rana, tana ci da magariba, tana ci da daddare. So gaskiya nakan jima-- nakan je in naje da safe nakan jima in bari sai da rana. Abubuwa sun-- na tabbata cewa eh, da rana na ji abubuwa kamar irin like dai kasuwar tana ci sosai. Na tabbata akwai ciniki sai in dawo da rana. In kuma babu ciniki to gaskiya nakan tsaya a kasuwar. In zauna kawai ta ranan ma a ci. In kuma an samu ciniki to sai in dawo gida. In kikkimtsa, in yi wanka, in ƙara komawa da rana. Akwai lokacin da take ci da rana. Akwai abubuwan da ake saida da rana, wanda ake saidawa da safe daban da wanda ake saidawa da rana. To in da safe mun je mun saida kayan aune aune. An saida su gero, su dawa da su masara. Anje an saida su wake to da rana kuma sai aje a sissiyo wasu kayan saboda a aje a yi bikin saboda next time. So in aka je da rana aka saida, in aka je da safe aka yi ciniki. Abunda aka samu shine za'a zo a haɗa a buga a lissafa sai ɗauki kuma again a ɗauki kuma aa hanya a kama hanya a tafi da rana da rana ma idan aka je kuma aka yi kasuwa, aka yi kasuwa, aka yi kasuwa, aka yi kasuwa zuwa marece sai a ƙara dawowa gida. A ɗan huta, a ci abinci, a ƙara yin wanka sai a ƙara fita kuma kasuwar marece. Kasuwar marece kuma ana yin saye saye saboda siya da sayarwa. Kasan ana buƙatar in kaje kasuwa kaje ka ɗan yi saye saye nakan je in siyo abubuwa da dama in siyo duk abinda na tabbata yana raina da kuma abubuwan da na rubuta zan siye su to gaskiya nakan je in siyo kayayyaki, kayan sawa ne, da kayan dafa abinci, da kayan miya, da nama, da minene sai in je in su siyo su. In zo in ajiye a gida. In kawo ma 'yan gida su ma su samu albarka a cikin neman da aka fita yi. So kuma akwai kasuwar da muke fitawa ita kuma ranar Asabar. Ita kuma muna ma barin ƙasar gaba ki ɗaya. To in aka je ita ma kasuwa ce ta dabbobi. Za a jima tun da wani bun ana kwana a hanya. Ranar Asabar ake zuwa ake-- take ci ita kasuwar. Amma mukan tafi tun ranar Juma'a da sassafe saboda a kwana a hanya. Wani bun kuma in anyi gudu ma ba a kwana a hanya. Za a je a shiɗa dabbobi sai a fara kuma kasuwancin dabbobi. Shi kasuwancin dabbobi gaskiya yana da matuƙar, aah, riba. Ana samun riba sosai. Za ka je ka sayi dabba ne ka kaita kasuwar da kake so. Idan Niger kake so ka kaita ka kaita. Idan ma ina ne kake so duk ka kaita ka kaita. To za ka je abun da ka sayota ka je ka ɗan ribar da ka samu ka ware ka yi amfani, ka, ka sayar da abinka. Sannan mu ma idan mun je kasuwar ba iya dabbar da muka je muka saida ba muke dawowa kuma hannu rabbana ba. A'a, in muka je muka sayar da dabba a kasuwa ta Niger, mu kan siyo wani abun mu ma mu taho da shi wanda muka san idan muka zo nan za a buƙace shi. Wanda mu ma za mu ɗan samu riba a kan shi. Tunda ita kasuwa ai ta danganci haka. Idan mun je mun sai, mun saida dabba, mun saida dabba an bamu kuɗaɗe to mu ma sai mu je mu samo wani abun. Mu samu ire irensu suna da dabino. Sai mu je mu siyo dabino. Akwai dabino sosai, akwai cuku, akwai magi. Mu kan siyo daga can mu taho da sunan wanda in muka zo nan gida za a buƙace su. Nan ma a wajen gida zamuyi cinikinsu. Za a sayar sai su ma mu su siyo kuma mu zo a saida. In aka zo nan kuma mu ma muka sai mu saida yadda daidai za a samu riba sosai. Gaskiya akan yi wannan ƙoƙarin. To shine dalilin da ya sa kasuwa take burge ni. Amma nafi zuwa kasuwa da sassafe dan ni na fi son in je kasuwa da wurwuri. In je da wurwuri ita kasuwa an fi so kaje kafin ta ci ta cinye. Kaje da sassafe, da wurwuri idan kama yi ciniki da sassafe shi.

Na ji daɗin wannan tambayar sosai. Wato ina shan madara yadda ba ku tunani. Ina shan madara kala kala. Ina shan madara ta gari, ina shan madara ta ruwa, ina shan madara ta, ta, ta, ta, ta, ta dunƙule. Lahata. To gaskiya duka ina sha sosai da sosai. Nakan sha madara da safe, in sha da rana, in sha da maraice. Nakan sha madara wani bin ni kaɗai, in sha da iyali. Duka ina sha gaskiya sosai da sosai.

To, gaskiya akwai adireshin kala kala da muke amfani dasu a location. Akwai numbobin waya da muka haddace kuma akwai adireshin da muka haddace, musamman ma dai adireshin da kuma numbobin waya. Gaskiya muna amfani da number waya, ireiren su ta layin Najeriya da kuma layin ƙasashe ma daban daban. So akwai numbobin waya da na haddace sosai da kuma wanda suke na gida neh dama wanda suke na waje dana abokai dana kowa da kowa yawanci dai gaskiya mun haddace numbobin waya da dama, su ma adireshin kuma akwai adireshin da muka haddace kamar ire iren email address da kuma adireshin na cikin unguwa da ma na wajen gari baki ɗaya. To gaskiya akwai adireshin cika da number waya da muka haddace da dama, inda su kuma in ana buƙata ma za'a iya karanta.

Abinci jikin ku yake nema idan kun gaji ko kun damu. Yawwa akwai abunciccika masu stari wanda jikina nidai yake so idan na gaji ko kuma na damu kamar yadda nafada a baya ina zuwa gym ina gudu ina zuwa ball ina nayin football ina running kuma inagudu dasafe inyi juggin idan na dawo daga ball, first dai wanda nake fara zuwa shine safar into purunum. Bayan asuba, inje in yi gudu, in zagaye gari, in yi faf footi, in yi jogging. Idan nayi jogging, na zagaya na zagaya, na yi zufa sosai na dawo. Nakan zo gida in zauna, in ɗora tea, in tea yayi, in ɗauko tea in sha. Idan na sha tea ɗan kaɗan, sai in yi wanka, in nai wanka sai in. A wankan nake farayi in na fara shiga wanka, na fito wanka sai in sha tea. Na zuba tea na sha empty tea amma ban da madara. Zan sha tea. Bayan na sha tea sai in ɗan kwanta. Inna kwanta nadamyi bacci haka bayan iyan mintuna ko sa in tashi sai kuma in ɗauko tea wajen kamar ten o'clock haka ko eleven sai in ƙara ɗauko tea sai na haɗa shi da madara in aka haɗa shi da madara sai ah asa Lipton da dai sauran kayan haɗin shi su born bita da milo da sauransu sai in zuba a cikin tea ɗin. In na zuba, in kaɗa sai in ɗauko biredi sai in ɗauko ƙwai sai a ci. Bayan anci breadi da ƙwai da tea kuma da maraice wajen ah da rana wajen ƙarfe biyu two thirty kenan na PM PM ne ma kuwa? PM ne. Na ranake za mu je ayi gym, ayi gym, ayi gym. Bayan anyi gym sai mu zo a zo a ci abinci. A ci abinci normal kamar shinkafa, a ci kayan marmari su fruit, a ci ƙwai, a ci kaji sai a tashi. Ana ci da iya yadda ciki zai ɗauka sai kuma da maraice ba mu cika cikinku saboda ball ake fita. Da maraice ana fita ball ɗan training na thirty minutes zuwa forty minutes za a je. Bayan anyi ball, anyi ball an dawo daga ball kuma to sai a zo kuma a yi wanka. Bayan anyi wanka an fito daga wanka sai a zuba abinci irin su waina ƙwai da taliya wanda ba su da nauyi sosai sai a ɗora. Wani zubin kuma akan samu nama da madara da irin fruit dinan haka suma adan cicci yadda jiki dai zai daɗi dai sosai gaskiya muna yin haka ne sosai amma ba irin koda yau she ba. Gaskiya ba kode yau she ba ake haka. Eh, lokutan da muke ci shine da safe bayan an dawo daga jogging, sai da rana bayan an dawo daga gyming, sai da maraice bayan an dawo daga ball. Abun da ya sa ni gaskiya nake shan tea, ina shan tea ne saboda yana sa jikina in ji ni da ƙarfi sosai. Yana sa mun energy sosai gaskiya a yanda ɗauke shi. Shi ya sa nafison tea gaskiya. Don ha da dare ma ina shan tea. Sannan abincin da muke ci, ah idan mun shiga damuwa gaskiya in ana cikin damuwa ba kome ake ci ba. Kakan samu abun da ya kasance wa in ka ci ba zai baka wata damuwa ba sai ka ci saboda shi jiki yana buƙatar ka kiyaye shi, ka san kalan abubuwan da zaka riƙa zuba mashi saboda gaskiya abu ne mai muhimmanci ga lafiya. Ko ba komai akwai lafiya. Ita kuma lafiyan nan itace in babu ita, to duk harkokin na kama da motsa jikin magaɓa ɗaya. Gaskiya baya ciyuwa baya baya samu wa duka abubuwan basa samuwa. Shi ya sa ba kome ake zubawa ciki ba. Sai ka tantance abu ka tabbatar cewa yana da kyau kuma ba shi da wani damuwa sannan sai ka zo ka ci. In ka san cewa abu zai baka matsala to gaskiya ba za ka ci shi ba. Zaka haƙura da shi. Koma mene ne duk daɗinsa dai indai ka san cewa zai ɓata ma ciki ko kuma ba lokacin dai kama ta ka ci shi ba to gaskiya bai kamata ba ma.

Gaskiya ne wannan. Eh, gaskiya muna taimakawa tsofaffi akan waya. Musamman ma ni kakata da yake ni nafi taimaka mata. Eh, gaskiya kakata nakan taimaka mata sosai wajen waya. An siya mata waya. Duba da yanayin basu yi karatu ba basu yi boko ba. Lokacin da aka yi karatun zamani, su lokacin gaskiya kamar irin ba su yi ba. Duk basu shiga ba ba kamar yanzu wannan zamanin ba. To an siya mata waya, farko dai an siya mata keypad irin mai madannai wadda ba ta internet. Wadda bata intanet, bata online, bata harkar komai. Amma dai za ka yi kira da ita, za ka ɗan ji rediyo da abun da ya kamata. To idan, idan na tashi ni dai kakan mu bata ma sawa a kira kowa ni take sawa a kirawo. Za ta ce in kirawo mata wance, in kira mata ɗanta cikin ƴaƴanta suba banbanmu ke nan. Za ta ce a kira mun wance. Bata san sunayen ba, bata ma san yanda ake ɗaga wayan a kira ba. Sai in kira mata, in sa mata ƙara balun kenan ta ji. Sannan wajen sa kati ma, za ta bada kuɗinta a sayo mata kati ko yaro ai ka ta bashi. Amma bata yarda da kowa ba. Dole sai ta sa an kira ni saboda ba wai adda ne bata yi da su ba, a'a. Kawai dai ni ta fi so ne ni in mata. In nayi kawai shi yayi, ta yarda yayi. So sai ta sa a nemo ni in zo in saka mata katin MTN ne ko Zen ne, duka sai in sa mata. Bayan na saka mata katin in ce na sa, sai ta ce to kira mun ɗana, kira mun wance, kira mun Hajja kaza, kira mun kaza. Ai ta kira ana zumunci haka take yi. Sannan, ah, wani gun idan na zo haka na kira mata kamar yanzu in kira mata ɗanta ko wani ƴan uwanta dai wanda suke wani garuruwan sai a ce ai bata shiga ba irin wayan wanda aka kirawo basu nan bata shiga ba. Sai ta ce a'a ita bai yuwa, ƙarya ne. Jiya ma anyi. Za ta dai yi irin abun dai nasu wanda ba su sani ba. Ta nuna ai jiya ma anyi waya da ita, kaza da kaza. In ce to ai jiya kun yi, yau daban ƙila bata da caji, ƙila basu da kati, ƙila kaza, ƙila network ne babu. So irin dai abubuwan nan dai gaskiya. Da dama, in na kirawo sai ta ce a'a ita fa bata yarda ba bata shiga ba. Kawai ta shiga, kawai ni kira ni dai bazan yi ba. To sai in ce a'a ba haka bane hajja. Kawai kin dai ji, kin dai, kin dai ji to da yake ni an yarda da ni sai a ce to shi ke nan an jima ye a ƙara kira. An jima a ƙara kira. Bayan wannan dai ta ɗan iya karam mawan sai kuma aka zo aka siya mata babba. Ita ma kuma babban bata iya sosai ba. Za a zo a ce to WhatsApp take so tayi. WhatsApp. WhatsApp take cewa. Sai a ce sai a zo mu samo mata WhatsApp. In danna mata yadda zata yi voice note, ta fara voice note. To wajen voice note ɗin za ka ga tana chillawa da ƙarfi, tana chillawa da ƙarfi irin bata iya sosai ba. Tana chillawa kamar, kamar gaka ga ita haka take magana. Tana chillawa. To wannan abun yana ɗan bani dariya sosai. Kuma sai wajen saka kati ma, nan ma wajen saka kati in ka sa za ta ce ai a'a ai ita bai shiga ba. Ko kuma ta ce a bata kati ta riƙe a wajen ta. Duk da an saka amma za ta ce a ba ta takarda ita kawai a ba ta takarda ta riƙe a wajen ta. Sai yanzu haka in aka je wajen ta aka bincika za a iya samun kusan takarda nawa a cikin jikar ta ta kati shaidar cewa an saka amma ita ba zata yarda ba saboda kuɗi ta bada aka ba ta. Da dai duk waennan abun na rigingimu dai na tsafi da sauransu, gaskiya tsoffafi lafiya lau ne in har kana tare da su. Ana samun nishaɗi da sauransu. Sannan su ne tsofaffi suna so a kwantar musu da hankali kuma suna so su ga ƴan jikokinsa a kusa da su. Saboda gaskiya suna jin daɗi sosai da sosai. Suna jin daɗin suga suna mu'amala da jikokinsu. Suga wannan jikokin mu ne, 'ya'ƴan 'ya'yana ne wanda na haifa kaza da kaza da kaza. To wannan abun yana matuƙar burge su yana matuƙar ƙayatar da su. Shi ne dalilin da ya sa ni gaskiya nake son zama kusa da kakata. Saboda gaskiya ayi ta hira ana zumunci, ana jin daɗi, ana raha, ana wasa, ana dariya. Wannan abun ne kawai in nayi sai in ga yana burge ni yana ƙayatar da ni. To wannan yana ɗaya daga cikin abun da gaskiya nake jin daɗin zama da kakata. Kuma ita ma tana jin daɗin zama da ni. Har in muka tafi makaranta bata gan mu ba za ta yi ƙewa sosai. Ta ji ba daɗi, ta ringa jira a dawo. In kuma muka dawo kaga ana ta farinciki, ana jin daɗi. To ni wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da yake matuƙar burge ni da kuma zamantakewa. Waya tanada daɗi wajen.

Sai da sosai ina jin kukan zakara da safe. A ina jin kukan zakara da rana. Ina jin kukan zakara sosai ma gaskiya. Nakan ji kukan zakara har da dare ma wani gun. Amma amfi jin shi da safe. Yanda yake kukan shi shine akkuu zakaji yayi kuka, yayi cara. So gaskiya wannan yana, kukan shi inna ji, yana ƙayatar da ni kuma yana yin kamar alam ɗina ya tada ni in yi abun da zanyi. Gaskiya ina jin kukan zakara sosai. Ina jin kukan shi yana tada ni, yasa ni inma ba wayata ba a kunne take ba wani bin shi kukan na shi yake tada ni. In ji kawai ina firgita na tashi. Ko da a ce na makara sai in tashi. Gaskiya na tashi sosai ma.

A gaskiya, a gaskiya ni dai ina da kalmomi kuma kowanne zan faɗa asalin shi kuma zan maimaita yadda ake faɗa kuma zan gaya muku yadda ake faɗa mun a kalmomin. Gaskiya ina da kalmomi sosai kuma kalmomi ne waɗanda suke da barkwanci da sauransu. Ana yawan faɗa man su kuma muna barkwanci kamar haka irin in na taho mutane za ka ji suna ce mun, "wa mun taƙaƴauwu?" Sai in ce, "Abu waya." "Wa yanka?" In ce, "Kuɗinka a aljihunka." So ire irin wannan gaskiya, abin yana ba mutane barkwanci. Sai irin wasu haka, in zan tafi gida za su cewa mun, "sai da safe." to in irin ba gidan zan tafi ba kamar yanzu haka irin ina cikin tafiya ta kinema ina da barkwanci gaskiya. In ina cikin tafiya a unguwa haka sai ba gidan zan tafi ba irin na taho wata majalisa sai su ce, "sai da safe." To in ba gidan zan je ba. Wai memakon ince eh saida safe tunda na san ba lallai mu ƙara haɗuwa da su ba sai gobe. Mi suka ceman saida safe in ce, "A'a, ba sai da safe ba." To wannan abu ma an mai da shi zolaya kawai haka nan ma yara sune ce, "jani jani." Sannan akwai abin da ake ce mun yana barkwanci za ka ji an ce, "Yazu." ince yazo to wannan abubuwan kawai barkwanci ne. Sannan akwai wani barkwanci hallau da nake da shi. Shi kuma wannan abokaina ne kawai za ka ji an ce, "Babu bani biyar." In ce, "Babu canji." Ya ce, "na gode." In ce, "to." To wannan shi ma dai tun muna yara ake wannan barkwancin tun muna 'yan ƙananu. Sannan akwai wani barkwanci shi ma da ake yawan yi. A ce mun, a ce, "Ya'i taho." in ce nesa. Haryi wannan ko a ce, "Famishen tukari sa he in ɗanƙame." Wannan barkwancin gaskiya shi ma yana ɗan nishaɗantar da mutane. To duka dai asalin barkwancin shi barkwanci na ƙamewa wannan. Lokacin muna 'yan yara na faɗa ai ni marayane ai ni babana ya rasu. So lokacin da muka je wajen sojoji sai su kai sponsors ɗina lokacin naɗin yi karatu haka to kuma lokacin kawai in na ga soja da ina ɗan ƙarami sai in ƙame, in yi salute, in ɗan yi attention. To shi ne daga nan aka samu wannan na ƙame wannan. Sai kuma shi kuma wanda ake cewa, "Babu bani biyar." Shi kuma ina ɗan ƙaramin yaro ne. Lokacin zan tafi makaranta kawai, a sai akwai wani ana ce mai wani tsoho, ana ce mai, "Baba in zo." ince baba bani biyar. Ya ce kuma yayi irin maganata shi ma ya ce, "Babu canji." In ce, "na gode." Ya ce, "to." To wannan abun ne shi ma ya sa mutane duk ba a manta ba. Yaren ta da daɗi take sai kaga an ƙi manta abu. Anata mai maita shi ana jin daɗi ana tuna baya. So gaskiya wannan mun barkwancin dai ina yi shi sosai. Sai kuma irin kuma barkwanci haka innazo cikin gida, inna shigo cikin gida ina irin tafiya irin ta ta abinnan. In na yi ta sai in ce, "Assalamu alaikum." Sai ka ji yara ƙannena sun ce, "Wa alaikum assalam." Irin sallama ce na musu. Ko in ce, "Hello." Sai a ce, "Hi." To duk dai wannan abubuwan suna jin daɗin shi. Wasa da dariya da ake yawan yi dai da ƙannai da sauransu. To wannan abun yana birgesu gaskiya. Na'am wannan abin yana burge su sosai. Suna jin daɗin shi gaskiya yanda ya kamata. So gaskiya irin wannan barkwancin za ka ga cewa ita yana da daɗi. Wasu abubuwa ma har suka ɗan ƙwana biyu ba su ganka ba. Za su iya jin ba daɗi saboda me? Saboda wannan barkwancin da ake yawan yi shine yake sawa har in sukaga ba su gan ka ba za su ji ba daɗi. Za su ji ba daɗi su ji kawai wai ina ka je har in ka zo ai ta tambaya ka ake cewa wai ina ka je. Wai ina ka je? Ba'a san cewa ba kawai dai ka nanan kawai dai su sun dai ji ba. Kwana biyu ba a yi wannan barkwancin bane. Shi ne za ka ga ana taho kewarka ne ana tambaya ka wai ina ka je? Wai ina ka je? To wannan shi ne amfanin zama da mutane lafiya. Yana da matuƙar amfani a cikin jama'a. Ka zauna da kowa lafiya ana wasa ana dariya. Shi ke nan, rayuwa ke nan. Ana wasa ana ta dariya, ana wasa ana ta dariya. Wata ran sai dai a yi labarin haka. To gaskiya akwai kalmomin da baki sukeyi basu rabuwa dasu wanda mutane suka suka sanmu dasu. Wanda in muka faɗa su muke suke jin daɗin su gaskiya mu ma muke jin daɗi in ana cikin yi. Gaskiya duka anayin irin wa'innan abubuwan amma wannan kawaidai in summary ne saboda mu.

Eh, a da kam muna da wifi a gida. Muna da wifi amma irin router ce haka ba babba ba ce ba. To, dubu da yanayin yadda, yadda data ta yi tsada gaskiya yanzu. Da kuma abubuwa suka yi tsada sai muka cire shi. Amma ko yanzu muka ga dama za muyi sub ɗin shi a zo a cigaba da yin aiki da shi. Amma kam mun yi wifi gaskiya mun yi wifi. Amma yanzu haka akwai inda muke shan wifi ɗin ire-iren gidan maƙwabta da sauran su. Amma dai currently dai jikin gidan mu gaskiya babu wifi yanzu. Amma akwai shi amma ba a mai sub. Ba a ma shi sub. Ba kamar da ba dai yadda akwai shi a ke mai. Ko da yaushe a zo a kama ayi tasha ayi ta uzuri da shi ana uzuri da wifi. Muna jin daɗin wifi sosai. Gaskiya yana da matuƙar amfani. Yana da daɗi, yana da daɗi sosai. Kowa yana amfana. Kowa zai kamo aita nishaɗi ana abubuwa ana ayyuka.

A gaskiya kunya tana da taka rawa ne a matakin abu mahim-- mafi muhimmanci a cikin rayuwa da kuma mu'amala ma da kuma tarbiyya. A gaskiya kunya tana daga cikin abu mafi tarbiyya. In baka da kunya, baka da tarbiyya. Ko a sosaiti idan baka da kunya zakaga baka da farin jini, mutane basa sonka, ana ta complain a kanka. Yanayin yanda kake da mu'amala da mutane, baka ku-- ba ka da kunya, kana ta abubuwa dai based on kanka. So gaskiya mutane suna ta jin haushin ka sosai. Zaka gala ana ta irin nuna abubuwan da ba a yi-- baka jin daɗinsu. To gaskiya kunya tana da matuƙar amfani ga sosaiti. Indai kana cikin sosaiti ka ɗaure ka zama mai jin kunya.